Ina tafiya da sauri, bazanta in zan tafi waje ne mai nisa. Na fi tafiya da sauri. Tafiya da sauri ya fi kyau saboda za ka tafi inda kake so da wuri, ka je ka yi abin da kake so kuma ka gama ka dawo da wuri. Amma tafiya a hankali, za ka tafi a hankali kuma kafin ka kai wajen da za ka kai, lokaci ya wuce. Tafiya da sauri duk ya fi kyau kuma zai jijjiga maka jiki, jinin ka zai tashi kuma zai koma ƙasa zai sa zuciyan ka ya yi aiki da kyau.

Na fi so in ci shinkafa da wake da mai da yaji. Wannan abincin yana sa in ji daɗi in na ci shi. Kuma wannan abincin din shi na fi so saboda lokacin da na fara jin shi na ci shi. Na ji daɗin shi kaman farkon cin abinci na ke nan. Wani abokina sunan shi Amar daga Kano, shi ya ba ni abincin na fara ci kuma na ji daɗin shi. Kuma ko yaushe na ke so na ci shi zan ci shi. Amma na fi cin shi da rana saboda ya fi kyau.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Da safe in naje kasuwa nakan siya in siyar. Abunda nake da shi nakan siya in siyar kaman kayan miya, ko zobo, roɗo ko kuma lemu. Abubuwan da nake siyar wa suna kawo mun babban ciniki. Kuma ina cin riba a abubuwan da nake siya. Abubuwan da nake siya in siyar shine lemu, wanda zan siya ɗan ƙarami kuma in siyar da shi in samu riba mai yawa.